Menene mafi, mafi muhimmanci a cikin abokantaka? To dai, in kana tare kana ƙawance ku abokantaka da mutum ko namiji ko na mace, ya kamata in kuna abu kuytayin abu a cikin ganewan junan ku, ya zama kuna da ganewa juna. Tara samu ana zaman tare amma kuma ana zama ba zaman tare ko ana zama ba haɗin kai. To ya fi wani abu muhimmanci kuma ya zama, zaman mutunci kuke ma juna ba zaman mugun nufi ba. Kuna nuna ma junan ku hali mai kyau in mutum ya, in ka gani abokin ka abun da ba shi ba yana so ya zo ta hanyar shi, sai ka kira hankalin shi ka ce a wane gashi gashi in shawara ya nema ka bashi shawara. Ya fita a mugun saitin da aka yi ma shi. Dukan shine zaman muhimmanci.

Wane fure kake fin so? Furen da na fi so kashi biyu ne, akwai na lambu akwai na bishiya. Na lambun nan gaskiya yana mun kyau don hasken shi kuma yana ɗan ƙanana, yana da haske, yana da kyau sosai. Na bishiya kuma kaga akwai halitan Allah ko ya halitan Allah yake yana da kyau. Na bishiya ma yana mun kyau. Amma na lambu shine ana ajiye a tsiro shi, sa sa a shuke shi a ta gida don a sa gida yayi kyau ganye. In ka shiga gida kai ta wannan. Amma na bishiya ka ga girman kansa yake yi, yana girma ne abu ne ko Allah ya riga yayi shi. Haka. Amma fure, furen da na fi so na, na lambu ne gaskiya. Ni na fi gane ma fure, na fi, na fi so na lambu don shi ne yafi bada kyau. Shi yafi haska gida in ka sa shi a gida.

Wane launi tawada kake amfani da shi? To launin tawada kake amfani da shi. Ni dai na fi gane ma ban, in ta ɓangaren launi ne ba na da zaɓi, banda zaɓi gaskiya. Na fi aiki da kowannen da na ya shiga hannuna. Na fi aiki da kowanne. Duk wanda na samu ya shiga hannuna, shi nake aiki da shi. Dakaman ta wani ɓangaren aiki me amfani da su waya ko kaza kayan saka takalmin sa sai in ce a inada zaɓi. Amma ta ɓangaren launin tawada ne gaskiya ni ina aiki da kowanne, ina aiki da kowanne. Duk abin da zai kawo mun sauƙi ne amfani da shi inyi aiki da shi kawai.